Ni fa matsala ta da ku ke nan, ba ku iya Hausa ba. Shi yasa na ce ku ba ni aiki in dinga gyara muku wa'annan tambayoyin nan naku. Sabida tambayoyin nan naku asalin Hausawa ba gane shi za su ba. Ku nutsu ku ba asalin Hausawa aiki, su dinga caccanta muku, su dinga tattance muku. Shi ita Hausar. To ni yanzu mi kake nufi da wani wani kana fatan samun cinyawa to me kuke nufi? Indai kuna nufin ina fatan samun cinyewa ne, wato kan cin abinci? To zan muku bayani. Eh ina ko fatan samun cin, cinyewa sabida ita cin abinci tana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar yau da kullum. Idan mutum yana samun abin da zai ci akan lokaci, haka yana ba shi ƙarfi da kuma lafiya kuma yana taimaka masa ya gudanar da ayyukansa yanda suka kamata. Da farko, cinyewa yana ba jiki, ah kuzari wato kan ita cin abinci kenan. Ku gyara Hausanku mutanen nan. To ku ɗauke ni aiki in gyara muku Hausa. Idan na ci abinci mai kyau kamar su tuwo da miyan, eh miya ko kuwa in ci shinkafa ko kuma wani abinci mai gina jiki, yana, ina jin ƙarfi sosai a jikina kuma hankalina yana, ah aiki sosai. Amma idan ban ci ba, sai na ji kasala da kuma gajiya. Haka kuma samun cinyewa, yana kawo farin ciki da kuma kwanciyar hankali. Mutum yana jin daɗin, daɗi idan ya samu, ya samu ya ɗan ci wani abu ba tare da damuwa ba. Wannan yana taimakawa, a zuciya ta kuma kasance cikin natsuwa. Bugu da ƙari, cinyewa tare da iyali ko kuma abokai yana ƙara dangon zumunci. Yana zama a ci abinci tare yana kuma ƙara soyayya da kuma fahimtar juna. A ƙarshe ina fatan samun cinyewa a kowane lokaci domin lafiya ta, lafiya ta da kuma ƙarfi da kuma farin ciki na. Abinci ni'ima ce sosai kuma yana kamata a gode wa Allah a ko da yaushe.